Eh, Alhamdulillah ina yin ciniki a kasuwa sosai ma. Ina sassai da kayana cikin yaddar Allah. Ina saida su sosai saboda ina sa su cikin sauƙi. Ina sakinsu da sauƙi bana tsawwala riba. Saboda wani lokacin tsawwala riba, tsawwalawa kaya suke sawa kaya suki saiduwa. Alhamdulillah nikam ina saidawa.

A'a ni kam na fi son zama, saboda in na fiya tsayuwa ƙafata na ciwo tana sagewa. Amma za ka zauna ya fi daɗi, ya fi tsayuwa daɗi. Saboda in na zauna wani lokacin ma ƙafafu wa na, na kumbura su ta ciwo. Har ma wani lokacin su na ƙaiƙayi. Amma in a zaune nike lafiya lau cikin yaddar Allah babu abun da yake samun su. To gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa, saboda tsayuwa tana haifar mun da matsala.

A'a, alhamdulillah muna cikin ma'amala mai kyau da maƙwabta na. Saboda shi maƙwabci a addinan cema akan ce ya fi ɗan'uwa. Saboda kafin ɗan'uwan ka ma idan matsala ta same ka, kafin ɗan'uwan ka ya zo ya taimaka maka, maƙwabcinka shine mutum na farko da zai zo ya taimaka maka. To muna cikin ma'amala mai kyau. Muna zumunci, muna gaisawa, muna huɗɗa da su da kuma yaran su cikin aminci da yardar Allah.

Dangantakar mu kam mashaAllahu saboda ita rayuwa in har ka rike gaskiya da amana to za ka ga ko a ina ne ba mai sha kunya tare da kai. Saboda ita gaskiya da rikon amana abu ne mai kyau wanda in har mutum ya rike su za ka ga cikin yardar Allah abubuwan shi za su ranga tafiya da kyau kuma mutane ma ma'amalarsa za ta inganta. Saboda an san kowa ya ce a wa na akwai rikon gaskiya, akwai amana to wa'annan abubuwan su ke taimakawa mutum a kowane irin lokaci.

Eh ina zuwa kasuwa ranar Alhamis. A lokacin na fi zuwa kasuwa ina zuwa kowace rana amma dai na fi zuwa Alhamis. Saboda ranar Juma'a cunkoso ya yi yawa a ko'ina. To shiyasa nake zuwa ranar Alhamis saboda na si-siyi abubuwan da nake da bukata in zo kuma in sassai da su a kan farashi mai sauki.

Idan sabon abu ya fito, ina samun wanda ya iya ne, sai in je in same shi. Domin kuwa ba komai ne mutum ya iya ba, ba kuma komai ne mutum ya sani ba. Amma idan ka samu wanda ya san abu, to sai ka je ya koya maka. Idan ya koya maka, za ka je cikin natsuwa, ya natsu shi ma kuma ya koya maka. To in sha Allahu, in har aka koya maka, to zan koya. Komi ne ko in har an koya min, ina zama ina zuwa in nemi sani wurin wanda ya sani.

Idan a lokacin sanyi ne to ko a lambar ɗaya na sata kuma ya danganta, wata fankar gudun ta ɗaya ce, wata fankar gudun ta biyar ne. To idan gudun fanka a biyar ne, idan a lokacin sanyi ne ina sata a lambar ɗaya. Amma idan a lokacin zafi ne, idan gudun ta biyar ne, gaskiya na fi son in kai ta biyar sabida iska. In sami iska, wadatacce ne da iyalina. Saboda a lokacin zafi musamman in rana ta take zafi yana yin yawa to kana buƙatar iska sosai. To na fi son gudun fanka a biyar. Idan kuma gudun ta a ɗaya ne to sai in kai ta lamba ɗaya. In kai ta lamba ɗaya idan gudun ta ɗaya ne, tunda wata fankar gudun ta wadda ya tafi gudu lam-lamba ɗaya ce, wata kuma lamba biyar ce.

Eh, ina son kallon faduwar rana saboda a lokacin da rana ta taho faduwa gari yakan yi sanyi. Yayi abin sha'awa baba. Ranar da zata ƙwanyare maka ido to lokacin yana da ban sha'awa. Gari zai yi sanyi, iska zata ringa kaɗawa yadda ya kamata. Saɓanin idan lokacin da rana ta take za ka ga in lokacin zafi nema abubuwan sai a hankali. Amma idan rana ta taho faduwa garin zai yi sanyi kaji daɗi.

Abin sha da na fi so, na fi son ruwa. Dan ni ko mene ne za a ba ni bayan ruwa, musamman ma idan ina jin ƙishi ko na fi buƙatan in sha ruwa. Saboda ni ko wani lemu na sha ko wani irin sukunu, gaskiya ni ba su fiye ƙosar da ni ba idan ina jin ƙishi. Ina son in sha ruwa dan shi ya fi yi min daɗi fiye da komai abin sha. Musamman idan ina tare da ƙishi ko ina buƙatan in sha ruwa, baƙin ruwa ba wai ruwan da aka haɗa shi da wani sinadari.

Ai duk mutumin da ya ce maka abu sirri ne, to shi sirri dama ba ma kowa ake gaya wa ba. Saboda duk abin da za a ce sirri, to yana buƙatar a alkinta shi. Ka rufe shi ruf, ka tararaye abu saboda ita amana ɗaya ce. Kuma sai wanda ka yadda da shi ma kake gaya wa sirrinka ko kuma wanda ya yadda da kai yake gaya maka nashi. To shi sirri gaskiya abu ne da ake alkinta shi sosai saboda kamar amana ce aka baka. In aka ce maka abu sirri ne to kome ne ne yana bukata a sirrinta shi. Ba wai a fito da shi kowa da kowa ya gan shi ba. In abu ne aka baka ajiya ko magana ce aka faɗa maka, ya danganta dai da kome ne ne. To sai ka sirrinta abu. Shi abu kome yana buƙatar sirri. Musamman aka ce maka sirri ne.

Nakan yanke farce na ranar Juma'a da na yara na. Amma ko da ba ranar Juma'a ba, idan na kula da cewa farcen su ya yi dauɗa, to ina ƙoƙari in gyara masa, in yanke masa shi. Saboda shi wannan farce yana ajiye datti a cikin shi. Kuma yaro idan ya ci abinci ko kai kanka babba kana ci da cuta ne. Amma idan ya zamana cewa kana gyara shi, to ko da hannu kake cin abinci, za ka ci abincin ka cikin tsafta, sannan ba za ka karce jikin ka ba ko yaro ya karce nashi jikin ba. To, haka nake yi.

Ni an haife ni a watan Nuwamba dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyar. Ranar biyar ga wata Nuwamba dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyar a lokacin ne aka haife ni. Saboda har takardar haihuwa ta ma duka a haka take. To a haka na ma na san a lokacin da aka haife ni.

Muna ma'amala mai kyau da shugaban aiki saboda ita rayuwa idan zaka ba wa mutum girman sa ka riƙe naka ka bashi mutuncin shi kaima ka riƙe naka mutuncin ka girmama shi shi ma zai girmama ka to za ku zauna lafiya da koma wanene. Sannan ina yi bari na bari in an saka abu ka yi akan yadda aka saka. Sannan an ce ka bar abu to kai hani da abun nan da aka hana ka.

Eh, da rana kan ban damu da ɗakina yayi haske ba, amma da daddare ina bukatar haske, saboda shi haske ma yana korar da zaka ga duk abin da yake gudana a lokacin, ko wani ƙwaro ko wani abin cutarwa. Amma da rana dama da akwai hasken rana, amma da daddare duhu ne, babu haske. To gaskiya ina bukatar haske da daddare. Ina son in ga ɗaki yayi haske da daddare. Ba ma ɗaki ba ko ma ina ne, ina son in gan shi da haske, saboda ma mugayen abubuwa. Amma idan da haske komi ne za ka kula.

Abubuwan da nake siye suna da dama. Ina siyan huluna, atamfofi, hijabai, kayan yara irin kayan kitso na yara, duwatsun kitso da kyauro ta kitso. Duk ina siyan irin wa'annan abubuwan, su sabulun wanki, kilin omo da sai saura.

Ina magana da su cikin wasa da dariya. Saboda shi abokin kasuwanci yana buƙatar ka sakan mai fuska ka nuna mai fara'a akai, faran-faran da shi. In gurin ka yazo kai mai maraba, ka sakan mai fuska kuyi wasa, kuyi dariya, sannan kuyi cinikayya cikin mu'amala mai kyau. Domin ita mu'amala ita ce ginshiƙin kasuwanci. Idan mutum baya da mu'amala, to gaskiya ma kasuwanci shi bai fiye wannan ba saboda ba shi da mu'amala.

Burina a aiki shine naga na taimaki na ƙasa da ni, na kuma taimakawa duk wani mai bukata masu ƙaramin ƙarfi a cikin ƴan uwana, dangi na, iyaye na ace in taimaka musu daga abinda ni-- cikin dan abin da nake samu na aiki. Saboda shi ta rayuwa tana buƙatar ka taimakawa wanda ba ya da shi. Ka taimakawa ƴan'uwan ka dangin ka han ma bare mai buƙatar taimako ka taimaka mai da abin da kake samu.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya. Idan har kana da gaskiya da kuma rikon amana, to shine abu mai muhimmanci sannan kana da jari. Dan jari shine ginshikin kasuwanci. Idan baka da jari, to kasuwanci ma bai fiya wannan ba. Saboda ko kana so kayi, ba ka da kuɗin da za ka je ka yo sara saran har ka zo ka saida. Amma idan kana da jari, to za ka siyo kayan ka, ka rike gaskiya da amana, kar kayi ha'inci a kasuwanci, kar ka cuci wani, kar ka zalunci wani, to kasuwancin ka haka zai ɗore cikin yardar Allah.

To ni ina son irin su kankana, tuwo, gwanda, goba, irin su yalo duk ina son irin wa'annan abubuwan gargajiya. Suna magarya su kurna sabida duk a nan kake ciyo wani maganin ko wane abu da ka ganshi to yana da nashi muhimmanci kuma yana da nashi maganin a jikin shi. To shiyasa ina suna son wa'annan abubuwan yayi lokacin wannan abu ya zo ya wuce wannan abu ya zo ya wuce haka.

Gaskiya a lokacin sanyi ina kwana a gado amma idan zafi yazo nafi kwanciya a ƙasa saboda ɗaki zafi. Amma idan ka fito waje to zaka yi kwanciya ka a ƙasa. Duka ina kwana, ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa saboda lokacin sanyi kana buƙatar ɗumi amma lokacin zafi ka fi buƙatar iska ko ina kaji iska. Saboda shi zafin idan zafin ma yai yawa sai ya haifar maka da wata matsala. Shi ma haka sanyi idan yayi yawa sai ya haifar maka da matsala to ni ko ina ina kwana.

Nakan ajiye makullai na inda yara ba za su gani ba har su ɗauka su yadda muniko su ɓadda muni. Wurin da yake a alkince in alkince su domin su makulli kamar wani abu ne na gadi sabida makullin ƙofar gidanka makullin ɗakin ka duk suna haɗe makullin sauran abubuwa to amma idan ka ajiye su ka adana su to duk inda ka ajiye su indai har ba ka ajiye su yara sun ɗauka sun ɓatar da su ba za ka ɗauki kayan ka yadda ya kamata to ina ajiye su a wurin da ya kamata ina sasu irin cikin durowa ko sama inda yaro ba zai iya tsawon shi ba zai iya kaiwa.

Ina amfani da kafofin watsa labarai kamar su Facebook, WhatsApp, um, TikTok duk ina amfani da su saboda duk kafofi ne na watsa labarai. Za ka gani kuma kai ma za ka yi rugu, za ka saka naka. Musamman ma a Facebook tunda Facebook abu ne da kowa da kowa yake si TikTok duk da kowa yana yi. To gaskiya na fi ma, na fi ma amala da waɗannan abubuwa.

A'a ban iya tuƙin mota ba tunda bani da ita kuma ban taɓa koya ba. Bana tuƙin mota. Domin shi tuƙin mota sai ka koye shi. To gaskiya bana tuƙin mota tunda ban iya ta ba ma kwata-kwata bana yi. Tunda za ka hau cikin-- za ka hau mota cikin mutane to sai ka koya. To nikau bana tuƙi.